Yanar gizo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu sauraro masu daraja ina yi muku barka da wannan lokaci. Ayau zani maganane akan wani batu mai muhimmanci a wannan zaman zamanina fasaha wato raba wurin da mutum yake a yanar gizo. A zamanin yau fasahar sadarwa ta canza rayuwar mutane sosai. Wai'o yin hannu da kafafen sada zumunta sun saya zama abu mai sauyi mutum ya sanarda wasu inda yake a ko wane lokaci. Ta hanyar manhajoji kamar WhatsApp, Facebook, Instagram da Google Maps, mutum na iya raba wurin da yake kai tsaye ga abokai ko iyalai. Sai dai tambayar ita ce, kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ku mashin hakan yanda illa ko fa'ida. Dak farko bari mu duba fa'idodin raba wurin da mutum yake. A wasu lokuta raba location yana taimakawa sosai wajen tsaro. Misali idan mutum yana tafiya mai nisa ko kuma ya shiga wurin da bai sani ba, raba wurin da yake na iya taimakawa iyalinsa ko abokansa su san inda yake. Haka kuma a lokacin gaggawa kamar hatsari ko rashin lafiya, raba wurin da mutum yake na iya ceton rai ta hanyar sa wata samun makocikin gaggawa. Haka kuma raba wurin da mutum yake yana taimakawa wajen sa wata sadarwa. Idan ana shirin hawa da wani a wuri guda, raba location yana rajirrike ce wa da wata lokaci. A kasuwanci ma direbobi da masu kai kai suna amfani da wannan fasaha domin ganowa direshi cikin sauri. Sai dai duk da wannan fa'idodi akwai hadarin da ke tattare da raba wurin da mutum yake a yanar gizo. Babbar matsala ita ce rashin tsaro da sirri. Idan mutumin raba wurin da yake ga kowa ba tare da taka tsantsan ba, hakan na iya jawo matsala. Mutanen da basu iya mai kyau na iya amfani da wannan bayani wajen cutar da mutum sace kaya ko bibiyar motsinsa. Haka kuma raba wurin da mutum yake a kai kai na iya zama barazana ga rayuwar mutum ta sirri. Wasu mutane na yi jin cewa ana sa ido a kansu ko kuma san abubuwan da suke iya ko wane lokaci. Wannan na iya rage 'yancin mutum da kwanciyar hankalinsa. Masu sauraro, abu mafi muhimmanci shine in amfani da wannan fasaha cikin hikima. Balai fi bane raba wurin da mutum yake amma ya kamata ya hana ga mutanen da aka yarda su kawai kamar iyali ko abokai na kwarai. Haka kuma ya dace a san lokacin da ya dace a kashe location sharing musamman idan babu hatsarsa. A karshe, zamu iya cewa tambayar kana raba wurin da kake aya nargizo tambayar ce ta tashafi tsaro sirri da wayewar kai. Fasaha tana da amfani matu'a amma idan bai yi amfanin ita da hankali ba tana iya zama illa. Don haka ya zama wajibi mu kasance masu lura da abin da muke rabawa a yanar gizo domin kare kanmu da rayuwarmu na gode da sauraronku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I.

Menene yake sa kayi dariya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ma su sauraro ma su daraja ina yi muku barka da wannan lokaci. Ay yau zani magana ne akan wani batu mai si amma mai matu'ar muhimmancin ga raiwarin adam wato abinda yake sa mutum yayi dariya. Dariya wata aba ce ta musamman da Allah ya halicci dan adam da ita. Tana nuna farin ciki, jin dai da kwanciyar hankali. A wasu lokuta, dariya nazuwa ne kai tsaye batare da an shirya ba. Yayinda a wasu lokutan kuma ta nazuwa sakamakon wani abuda mutum ya gani, ya ji ko ya fuskan ta. Don haka tambayar menene yake sakayi dariya? Tambayar ce ta shafi zuciya tunani da halayyar dan adam. Ta farko, abubuwan barkwanci suna daga cikin manyan abubuwan dake sa mutane dariya. Labarai masu ban dariya, barkwanci tsakanin abokai ko kallon fina-finai da wasan kwaikwayo na barkwanci duk suna sa mutum dariya. Al'adar mu ta Hausa, barkwanci na taka muhimmiyar rawa musamman a tsakanin abokai da yanuwa. Sau da yawa, hira mai sahi da rakan kawarda damuwa ta kuma su zuciya ta yi sanyi. Na biyu, abokai damuwa da mu'amala damutane na daga cikin abubuwan dake sa mutum dariya. Lokacin da mutum yake tare da mutanen da yake so musamman abokai na gaskiya, dariya kan zo da sauƙi. Wani lokaci, kallo kawai kwal makatan daga aboki na iya sa mutum dariya. Wannan yana nuna muhimmancin zumunci da kya-kyawar mu'amala a rayuwar en adam. Haka kuma tunawa da abubuwan da suka faru baya na iya sa mutum dariya. Wasu abubuwan da suka faru a baya ko da sun kasance da wahala a lokacin, idan mutum ya tuna su daga baya, sai yayi dariya. Wannan yana nuna yadda lokaci ke canza fahimtar mutum game da raiwa. Abinda ya sa mutum kuka a da, wani lokaci daga baya zai zama abin dariya. Ma su sauraro, yana masuna daga cikin abubuwan dake sa mutane dariya. Hanyoyi da yara ke magana, tafiya koyon tambayi masu ban mamaki, sau da yawa suna sa manya dariya. Rashi oye tunani da gaskiyar da yara ke nuna wane samun fahimci raiwa ta fuskar sauri da tsabta. Wannan dalili ne ya sa mutane da yawa jinda lindarin zama da yara. Bugu da kari, nasara da samun abinda ake so ne ya sa mutum dariya. Lokacin da mutum ya yi kokari sosai sannanu ya ci mabudi ko nasara, farin ciki kan bayana ta hanyar murmushi ko dariya. Wannan dariya tana nuna jin da rin zuciya da gamsuwa. Ko da harama nasara ce ita zobayan wahala, tana iya sa mutum dariya da annashuwa. A wani bangare kuma, kallo na abubuwan ban mamaki ko abubuwan daba asabani bane na iya sa mutum dariya. Wani lokaci, yadda wani yayi kuskure cikin sauƙi ko wani abu ya faru ba kamar yadda ake tsammani ba, eh kan sa mutum dariya. Duk da haka, ya kamata a lura cewa dariya bai kamata ta zama tarainiko cin mutunci ba. Yadda ce yi dariya baba tare da tar da wani ba. Ma su sauraro ma su daraja, dariya ta dafa'ida sosai ga lafiyar jiki da tunani. Likitoci da masana sun nuna cewa dariya na rage damuwa, tana taimakawa zuciya kuma tana sa mutum jin annashuwa. Lokacin da mutum yayi dariya, zuciyar sa kan samu sauƙi tunanin saya na tsu kuma jikin saya samu karfin jure matsali loli. Wannan yana nuna cewa dariya ba wasaba ce kawai, illa ce ta alheri ga lafiyar ɗan adam. Haka kuma dariya na ƙarfafa zumunci da haɗin kai. Lokacin da mutane sukayi dariya tare, suna jin kusanci da juna. Wannan na taimakawa wajen warware saƙoni da rajigaba. A cikin iyali, wurin aiki ko makaranta, dariya na yazama hanyar ta ƙyaƙyawar mu'amala tsakanin mutane. Sai dai duk da muhimmancin dariya, ya kamata mu sani cewa ko wane lokaci yana da nasaha. Akwai lokutan da ya dace da ce mutum ya kasance mai natsuwa da girmamawa. Don haka, hikima na cikin lokacin da ya dace a ce a yi dariya da kuma lokacin da ya dace a yi shiru. Wannan yana nuna balagar mutum da tarbiyarsa. Harshe, zamuyi cewa abubuwa da damane ke sa mutum dariya, barkwanci, abokai, yara, tunani na baya, nasara da abubuwan ban mamaki. Dariya alama ce ta farin ciki da lafiyar zuciya. Don haka ya kamata mu riƙa bawa kanmu damar yin dariya a rayuwa domin rayuwa cike tak da calubale. Kuma dariya na taimakawa manufuskan su da zuciya mai ƙarfi. Da wannan nake so in jarrabi jawabina da cewa, abinda yake sakayi dariya, mutum bai shi domin dariya ne ima ce daga Allah. Na gode da sauraronku. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Idan kana so zan iya raka.

Sai na yi testing a yi, yanzu maganin babban nasara da kuka samu a wajen aiki. A'a ba magani ba mene ne kai? Babban nasarar da muka samu aiki shine muna jin dadin rayuwar mu kuma muna sooguuu. Yanzu ka san sun fara pricing Fiji.

Wanne wane yare kake mun? Ya ne Brock kana ji na? So nawa kake share ɗakin ka? Ka mun bayani na minti biyar. Bana son kuma inji Turanci Hausa za ka yi zalla.

Yau, zan yi muku jawabi kan wani abu mai muhimmanci. A rayuwar mu na yau da kullum, wato shan ruwa da tsintsiya. Wannan abu na damu ke yi kullum a gida jan mu, awurar an aiki. Da kuma a alumar mu, amma ba muyi zurfin tuna ni kan muhimmancin sa ba. Zan yi wannan jawabi na tsawon minti goma, in godewa ni kan muhimmancin sharuwa, tarihi, fa'idodin sa, yadda ake yi da kai yau, da kuma yadda zamu iya amfani da shi a rayuwar mu ta yau da kullum. In sha Allah, za ku ji daɗi da ilimi. Da farko, bari mu fahimci ma'anar sharuwa da tsintsiya. Sharuwa shine kudin zafi da kora, da abubuwan da ba su dace ba da gasa man kasa, ko a gida, ko a waje. Tsintsiya kuwa, ita ce kayan aikin da muke amfani da ita don wannan aiki. A al'adar Hausawa, tsintsiya ba waye kayan aikin da kawai ba. Shine alamar na tsafta da tsari. A cikin addinin mu na Musulunci, tsafta shine rabin imani. Annabi Muhammadu, Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, "Tsafta daga imani ne." Don haka, shan ruwa da tsintsiya ba abu na na yau da kullum kawai ba, amma shine wani bangare na addinin mu da al'adar mu. A tarihi, sharuwa da tsintsiya ya samu asali tun daga zamanin da. A al'adar Hausawa, tsintsiya na yi tada zangar niya, ko kuma da sandunan ita ce masu laushi, kamar na dabino ko na zangar niya, tun daga zamanin sarki, kamar Usman dan Fodio. Mukan yi sharuwa a gida jan mu, don muka sance da tsafta. A tarihi, alakatsin birni kuwa kamar Sallah, mukan yi babban sharuwa a gida jan mu, da wuraren Sallah, don mu yi addu'a cikin tsafta. A zamanin da, mata suka yi sharuwa da tsintsiya a gida, yayinda maza suka yi shi a waje. Amma a yau, dukkan mu me shi. A tarihin Afirka, sharuwa shine ko hana kututuƙa, don min azamanin da, bamu da magunguna kamar yau. Don haka, tsita da shine magani na farko. Yanzu, bari mu dubi fa'idodin sharuwa da tsintsiya. Na farko, shi ke sa mu samu lafiya. Idan kayi sharuwa kullum, za ka rage yawan kazanta da ka janwo da tuƙa, kamar ciwon ciki, zazzaɓi ko kutar wuya. Likitoci sun tabbatar da ta cewa, tsafta shine kora ce kututuƙa da yawa. Na biyu, shi ke sa mu samu tsari na ruhaniya. Idan gida ya kasance da tsafta, zuƙa za ta yi farin ciki, ba za ka ji damuwa ba. A cikin Alqur'ani, Allah yana so masu tsafta. Don haka, shi ruwa shine ke samu ku sanci Allah. Na uku, shi ke sa al'umma tai kyau. Idan dukkan mu nayi sharuwa da tsintsiya, birnin mu kamar Abuja za su yi kai yau, ba za mu sami sharan gida ba. Wannan shine ke samu ye alfahari damu. Na hudu, sharuwa da tsintsiya shine wani kudi da ake aiki da shi. A yara, idan ku yaɗa su yi shara, za su koya muhimmancin aiki da tsari a rayuwa. Ko a maranta, yara suka yi shara da tsintsiya don su koya halhaki. Na biyu, shi ke rage muhalli na muhalli. Idan kayi shara, za ka rage abubuwan da ke lalata muhalli, kamar filastik ko takarda. Wannan shine kyau sa duniya ta kasance da kai yau, ga yayan mu na gaba. Amma, azamanin yau, akwai kalubale da yawa da kai hana muyi shara da kyau. Na farko, rayuwar zamani, inda mu tane kai amfani da injin shara kamar vacuum cleaner. Amma a al'adar mu, tsintsiya shine asali. A birane kamar Abuja, mutane ke da aiki mai yawa, ba su da lokacin yi shara kullum. Na biyu, rashin ilimi kan yadda ake yi da kai yau, wasu suka yi shara ba tare da wuka. Wannan bashi da kai yau. Na uku, hauhawar farashin kayan aiki, amma tsintsints, ba ta da tsada, za ka iya yi ta da kanka. Yadda zamu iya yi sharuwa da tsintsiya da kai yau? Na farko, a gida, ka fara da gaddaki, kayi sharuwa da gasa mazuwa kasa, kayi amfani tsintsiya mai laushi, don kada ka gaba ta kasa. Bayan sharuwa, kayi amfani da ruwa don wanke. Kayi shara da ga sama zuwa kasa, kayi kara da sefa. Na biyu, a wurin aiki, kayi shara a taburin kada tsintsiya karama. Wannan shine kyawu sa aikin na yi kai yau. Na uku, a al'umma, mu shiga kungiyoyi kamar Keep Nigeria Clean don yi sharuwa a tituna da tsintsiya. A lokacin da ruwan sama, muyi shara don kada ruwa ya tsayu. Na hudu, amma karanta, mu koyar da yara yadda ake yi shara da tsintsiya, don su yi shi a gida. Na biyu, muyi amfani da al'adar mu. A Hausawa, mukan yi gaya inda mu haɗu don yi sharuwa awurar jama'a. Bari muyi misali da Wasu Labarai. Akwai labarin wadda mata a kano, waca take yi shara da tsintsiya kullum. Allah ya albarkace ta da lafiya, ba ta yi kutaba. Wannan shine nuna jama'a sharuwa shine magani. Wani labari kuma.

Dake sauraron wannan jawabi. Yau, zan yi muku jawabi kan wani abu mai muhimmanci. A rayuwar mu na yau da kullum. Wato, sharwa da tsintsiya. Wannan naɗin na da mukeyi kullum a gidajen mu. A wuraren aiki, da kuma a al ummar mu. Amma bamuce faɗin da yake kan muhimmancinsa ba. Zan yi wannan jawabi na tsawon minti goma. Zanyi bayani kan muhimmancin sharwa, tarihi, fa'idodin sa, yadda ake yi da kai yau, da kuma yadda zamu yi amfani da shi a rayuwar mu ta yau da kullum. In sha Allah, za ku ji daɗi da allimi, da farin, da kuma fahimci, ma'anar sharwa da tsintsiya. Sharwa shine kuɗin za ta ƙura, da abubuwan da basu dace ba da kasaman kasa, ko a gida, ko a waje. Tsintsiya kuwa, ita ce kayan aikin da muke amfani da ita don wannan aiki. A al'adar Hausawa, tsintsiya ba wai kayan aikine kawai ba. Shine alama na tsafta da tsari. A cikin addinin mu na Musulunci, tsafta shine rabin imani. Annabi Muhammadu, Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, "Tsafta daga imanine." Don haka, sharwa da tsintsiya ba abu nr na yau da kullum kawai ba. Amma shine wani bangare na addininmu da al'adun mu. A tarihi, sharwa da tsintsiya ya samu asali tun daga zamanin da. A al'adar Hausawa, tsintsiya ana yi ta da zangarniya ko kuma da sandunan ita ce masu laushi. Kamar na dabino ko na zangarniya, tun daga zamanin sarkin mu, kamar Usman dan Fodio. Mukanyi sharwa a gidajen mu, don muka sance da tsafta. A tarihi, a lokacin bukukuwa kamar Sallah, mu kanyi babban sharwa a gidajen mu, da wuraren Sallah. Don mu yi addu'a cikin tsafta. A zamanin da, mata su kan yi sharwa da tsintsiya a gida. Yayinda maza su kanyi shi a waje. Amma a yau, dukkan mu muna yin shi. A tarihin Afirka, sharwa shine ko hana kututtuka. Domin a zamanin da, bamu da magunguna kamar yau. Don haka, zita da shine magani na farko. Yanzu, birnin mu kamar Abuja za su yi sharwa da tsintsiya. Na farko, shi ke samu samu lafiya. Idan ka yi sharwa kullum, za ka rage yawan ƙazanta daga jawukutuku, kamar ciwon ciki, zazzabi ko cutar huhu. Likitoci sun tabbatar da ta cewa, tsafta shine korar cututtuka da yawa. Na biyu, shi ke samu samu tsarin ruhaniya. Idan gida ya kasance da tsafta, zuƙa za ta yi farin ciki. Ba za ka ji damuwa ba. A cikin Alkur'ani, Allah ya ce, "Allah yana son masun tsafta." Don haka, sharwa shine kai sa ka samu kusan ci Allah. Na uku, shi ke al'umma da tayi yau. Idan dukkan mu muyi sharwa da tsintsiya, birnin mu kamar Abuja za su yi kyau. Ba za mu sami shararan gida ba. Wannan shine kau samu yi alfahari da mu. Na hudu, sharwa da tsintsiya shine kau koyar da motsari da aiki. A yara, idan mu koyar da su yi sharwa, za su koyi muhimmancin aiki da tsari a rayuwa. Amma karanta, yara su kanyi sharwa da tsintsiya don su koyi halaki. Na biyu, shi ke rage muhalli na muhalli. Idan ka yi sharwa, za ka rage abubuwan da ke lalata muhalli, kamar filastik ko takarda. Cikin kasandun yadda kasance daga yau, ga 'ya 'yan mu na gaba. Amma, a zamanin yau, akwai ƙalubale da yawa da ke hana mu yi shan ruwa daga yau. Na farko, rayuwar zamani, inda mutane ke amfani da injin shan ruwa kamar vacuum cleaner. Amma a al'adar mu, tsintsiya shine asali. A birane kamar Abuja, mutane ke da aiki mai yawa, ba su da lokacin yi shara kullum. Na biyu, rashin ilimin kanyan da ake yi da kai yau. Wasu su kanyi shan ruwa ba tare da ruwa ba. Wannan bashi da kai yau. Na uku, hauhawar farashin kayan aiki. Amma tsintsints, ba ta da tsada, za ka iya yi ta da kanka. Yadda zamu iya yi shara da tsintsiya daga yau. Na farko, a gida, ka fara daga ɗaki. Ka yi sharowa daga sama zuwa ƙasa. Ka yi amfani tsintsiya mai laushi. Don kada ka gaba ta ƙasa. Bayan sharowa, ka yi amfani da ruwa don wanke. Ka yi sharowa daga sama zuwa ƙasa, ka yi kare da sef. Na biyu, a wurin aiki, ka yi sharowa a taburinki da tsintsiya ƙarama. Wannan shine kau sa'aiki na yi kai yau. Na uku, a al'umma, mu shiga kungiyoyi kamar Keep Nigeria Clean don yi shara a tituna da tsintsiya. A lokacin da ruwan sama, mu yi sharuwa don kada ruwa ya tsaya. Na hudu, amma karanta, mu koyar da yara yadda ake yi sharwa da tsintsiya. Don su yi shi a gida. Na biyu, mu yi amfani da al'adar mu. A Hausawa, mu kanni ga yayi damu hadudun yi sharwa a wuraren jama'a. Bari mu yi misali da wasu labarai, akwai labarin wadda a Kano, wacce take yi sharwa da tsintsiya kullum. Allah ya albarkace ta da lafiya. Ba ta yi kutaba. Wannan shine nuna cewa sharwa shine magani.